Yadda nake kula da gashin mu shine gashi muna yawan shafa mashi baƙin mai wanda ya kamata in shafa masa saboda karya kar karya. Domin gashin mutum bai shafa mashi baƙin mai a kai ba ko kuma man shafawa na suma ba, bai sa su manta laushi ba kuma bai sa su manta walƙiya ba. Shi ya sa kumi yaya idan na taje gashin kai in na shafa mashi mai da zai sa shi walƙiya da kuma laushi.

Ina fin kuzari da sassafe. Dalili yasa na ke fin kuzari da sassafe, da sassafe ina jin ƙarfi ne a jikina, ina jin lafiya ne isashe wanda zan iya yin abu ba tare da na ji ƙuya ko kuma na ji nauyin yin aiki ba. Shi ya sa ni duk wani aiki da ake bani ina iya ƙoƙari na in tabbatar cewa na fara yin shi da sassafe saboda in samu in sa ƙarfina in yi in kammala da wuri a lokacin da ya kamata.

A cikin abokantaka, abubuwa da nake ɗauka mafi mahimmanci shine a, ina son abokanai masu ba da shawara, masu gaya ma mutum gaskiya, sannan kuma wanda zai iya sani in yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Shi ya sa ni nake ɗaukan irin wancan abokantakan da inganci da muhimmanci. Kuma ni, kalan mutum da ne, in ina tare da abokanaina ina son mu dinga faɗan mun gaskiya a tsakaninmu.

Eh ina yin waƙa cikin zuciya. Dalilin da ya sa nake yin waƙa cikin zuciya saboda ni kalan mutum ne wanda nake son yin waƙa dama asali na. Wani lokaci in abu yana damina sosai ina yawan yin waƙa cikin zuciya saboda hankali na ya kwanta amma kuma wani lokaci ma ko ina wanka ma ina iya yin waƙa. Sannan inna tafiya waje mai nisa in takawa nake da ƙafa ina yin waƙa saboda in ji daɗin tafiya na.

Eh ina jin kukan zakara da sassafe domin muna kiwon zakara a gidanmu sannan kuma muna kiwon kaji. Ko wane garin Allah idan ya waye zakaran ɗinnan kuka ya cara shi yasa da sassafe idan na tashi ina jin kukan zakara. Bayan haka kuma wani lokaci yana yi mako da yamma ma ba wai sai da safe ne yake kuka ba.

Eh ina jin ruwan borkono mai yaji gaskiya. Ni borkono mai yaji ma shine abun da na fi so masu cikin abinci. Domin borkono mai yaji in na koya cikin abinci yana sa abinci ɗanɗano, yana sa abinci daɗi kuma yana ƙara bani sha'awancin abinci. Shi ya sa nake son borkono domin zai sa ni kuma in dinga shan ruwa akai-akai sai har na ƙoshi abinci mai borkono na ƙosad da ni.

Eh wayana na cika ajiya gaskiya. Wayana, ina son wayana domin yana da wajen ajiya mai yawa, wajen kimanin 128gb. Sa'annan kuma gaskiya yana riƙe caji sosai. Batir nasa ma nada ƙarfi, wajen batir nasa dubu biyar. Sa'annan kuma yana da kamara mai haske wanda nake amfani dashi na ɗauka hoto, inna ɗauki hoto inyi ajiya acikin wayana.

Ba na son wurare masu hayaniya. Dalili da ya sa ba na son wurare masu hayaniya ni ba kalar mutum mai yin fitina ko fada bane. Duk wanda yake son wuraren da yake da hayaniya za ka samu mafi yawan su ’yan rikici ne ko kuma sun yin fada. Domin duk wurin da ake hayaniya za ka samu ana rikici a wurin din. Ni kuma ba na son kiyayewa domin ni ba na son abin da zai taɓa lafiyata ko kuma ya taɓa jikin na da sunan rikici.

Ina ba da kyauta kala kala na musamman, bisa ga yanayin da na same ka kake ciki ne. In na ga kai kana da buƙatan sutura ba ka da suturan sakawa, zan ba ka ƙyautan sutura. In dai kuma na samu kana jin yunwa ne kuma ba ka da abin da za ka ci, ina iya dafa abinci in ba wa mutum. Sa'annan kuma in na ga cewa kana bukatan kuɗi ne ka biya wani buƙatan ka, sai in ba ka ƙyautan kuɗi. Haka ne nake ba da ƙyautata.

Yadda nake bikin ranar haihuwarmu shine ina amfani da abinci da ruwan sha da kaya marmari. Inna gayyace mutane gabakiɗaya, kaman in gayyace mutanena da abokaina da maƙwabtana gabakiɗayansu in tabbatar cewa sunzo sun kasance tare dani domin su kalli wannan rana ɗinnan da nake murnan ranar haihuwana. In su ka zo sai in basu abinci, mu yi hira sosai, mu yi rawa, mu yi waƙa, mu wasa.

Yadda nake magance koke koke shine wani lokaci in naga koke koke na so yafi ƙarfi na, ina yin addu'a ne ma Allah Ubangiji, in ce masa "Ya Allah Ubangiji wannan koke koken ina son ka taimaka mini saboda in samu in fita acikin wannan yanayi, ɗinnan ka bani basira da zan yi amfani da shi in fita cikin wannan koke koken." To daga nayi haka kuma sai ka ga yadda Allah ya ba ni basira wanda zan fita cikin koke koken ɗin ba tare da na sha wahala ba.

Eh ina da dabbar gida, ina da karnuka, ina da raguna sannan kuma ina da akuyoyi, ina da kaji. Ni ina son kula da dabbobi. Dalili da ya sa nake son kula da dabbobi saboda ina jin daɗin kula da su. Suna nan kamar mutane ne. Sansan sun saba da ni. Idan sun kalla ina dawowa daga wurin aiki suna zuwa da gudu jikina su marabce ni. Baya sun marabce ni sai su iya komawa cikin ɗakinsu su huta. Shi ya sa ina jin daɗin kula da dabbobi. Suna bani farin cikin in ina kallonsu kusa da ni.

Kullum ina fara aikina da sassafe ne, misali wajen karfe takwas. Dalili da yasa nake fara aikina da sassafe karfe takwas saboda ni kalan mutum ne wanda nake so yin aiki, yin amfani da karfina da sassafe. Domin in rana yayi ina iya samun kiwi a wajen yin ayuka, shi asaba ana son ninka fito a aiki da rana sosai.

Idan nake tufan yawo akwai robobi da nake ajiyewa a wajen aikin misali ace ina jin amai. Ina tufawa wajen din nan na gama sai naje na zubar da shi. Akwai masu wanke robobi sai na ba su robobin su wanke min shi ga baki ɗaya. Amma wani lokaci kuma idan ina tafiya na idan na ji tufan yawo ina tufan yawo a ƙasa sai na rufe shi da ƙasa.

Ina amfani da sabulun Siri ne da kuma sabulun Fresh Cool. Dalilin da yasa nake amfani da sabulun Siri saboda sabulun Siri sabulu ne mai kamshi kuma yana jumawa baya narke wa da wuri. Idan na siya sabulun Siri wani lokaci yakan kaini sati biyu ko sati uku guda daya wanda ban karasa dashi ba. In kuma na siya sabulun Fresh Cool, sabulun Fresh Cool ne wanda yake da kamshi da kuma yana sa sanyi idan mutum na wanka za ka ji daɗin sanyi a jikinka.

Gaskiya bana son cije farce. Dalili da ya sa bana son cije farce shine farce yana da datti na musamman a jikinsa, wanda idan mutum bai yi hankali ba zai iya kamuwa da wani cututtuka da ma bai taɓa tsammanin zai samu a jikinsa. To shiyasa komi yaya ina yawan kiyayewa, ina mai da hankali ga yadda ni zan da zan sa farce a bakina. Kafin na sa farce a bakina sai na tabbatar cewa na wanke hannuna, yana nan tsaf babu datti cikin farcena.

Eh ina kokarin ga na rubuta kuɗin da nake kashe a gurin aiki saboda idan ba rubuta ba bazan san nawa nake kashewa ba sannan kuma bazan gane nawa ne samuwa na ko ina yi riba ko bana yi riba ba. Shi yasa ko mai ya ina iya kokarin ga na rubuta lissafin abubuwan da nake kashewa a gurin aiki saboda in san nawa ne zan saka a cikin kuɗin da zan dinga sayar da kayan aikina.

Na fi son kalan malami da zai ba ni shawara, wanda zai gaya min yadda gaskiyar rayuwa take ciki, sannan kuma wanda zai ƙara bani ƙarfin gwiwa na nemi kuɗi, saboda kuɗi shine duniya, kuma kuɗi shine abun da kowa yake amfani da shi ya biya buƙata. Misali irin su Profesa Illey Sami da Profesa M.A Hussaini su kalan mutane ne wanda ba kaɗai karatun boko za su koya muku ba za su koya muku yadda za ku nemi kuɗi kusan na ku biya bukatunku ku kula da iyalinku.

A wurin aiki akwai masu saida abinci a inda muke aiki, akwai masu saida doya, akwai masu saida dankali sannan kuma akwai masu saida shinkafa da wake akwai masu saida tuwo. To in naje wurin aiki ni kuma na fi son dinga cin tuwo ne dalili lesa nake son cin tuwo saboda tuwo na rike ciki sannan idan naci tuwo zan iya cin tuwo sau ɗaya akafin naci abinci kuma sai na taso daga wurin aikina kuma gida. Shi yasa ina son cin tuwo a wurin aiki domin samu ya rike min ciki.

Kudin wutar mu a nan gaskiya yana da tsada sosai. Mafi yawa suna sa mu mu biya wajen kimanin dubu goma sha biyar a wata wai domin mu samu wutar lantarki. Kuma wani lokaci ba su kawo wutan ma yadda ya kamata. Wani lokaci a karshen wata sai su kawo mana wuta bai wuce sau biyar ba ne kawai gaba ɗaya kuma su idan sun zo ba ruwan su da ko mun yi amfani da wuta sosai ko bamu yi amfani da shi ba su suna son a basu dubu biyar ko dubu sha biyar nasu kuɗin wuta.

Eh ina tara tsabar kudi. Dalilin da yasa nake tara tsabar kudi saboda akwai ƙananan kuɗaɗe da zaka samu ina tara su wanda ba zan iya amfani da su ba, sai dai karshen mako shi ya sa irin wa'incan kuɗaɗen idan sun zo a tsaba ina da a susu da nake saka su a gujin nan saboda in tara su sai karshen shekara sai in yi amfani da su.

Dangantakar mu da shugaban aiki gaskiya dangantakar mu na da kyau kuma shi mutum ne wanda shi bai da matsala wanda kuma yana son mu'amala da mutane sai dai shi baya son raini ne to ni kuma bana raina shi ba komi yaya ina bashi matsayinsa a matsayin shugaban kungiyar wajen aikin da muke sa'nnan kuma shi ma yana son hakan yadda muke haɗa kanmu muna yin aiki tare ba a samun matsaloli.

Eh duk lokacin da na kamu da mura abunda nake yi na farko shine nakan je na yi nimi asibiti ko chemist wanda na san cewa su sun ƙware a wajen kula da lafiyar mutane. Idan na je sai na yi musu magana na gaya musu akan cewa ga abinda yake damina bayan na gaya musu abinda yake damina sai su gaya min wane magani ne zan buƙaci in sha don min samu sauƙi. Shi yasa ni gara ko in je in sami wanda sun ƙware a aikin su ingaya musu matsaloli na ba na so na je na saya magani domin ni na san mura na damina. Gara in je in ji me likita zai ce kafin nan in je in saya magani.

Eh ina amfani da mataimakin murya mafi yawa kafin in yi anfani damataimakin murya sai in ina da magana da zan yi a- a ranan haduwar mu a kungiya mu tattauna me ake ciki da kuma me za muyi a mako da muke ciki. Misali ace wai in muna son za mu siya sabin kayan na'ura a wajen aiki muna haduwa sosai. Idan mu hadu sosai ina amfani da mataimakin murya na yi musu magana saboda kowa ya ji ni don bani da babban murya sosai.

Inayin wanka da sassafe inayin wanka da rana inayin wanka da daddare ba lokacin da inta kama in yi wanka, bana yin wanka. Ni dai duk lokacin da na ji jikina yana buƙatar ruwa a jiki, kamar misali jikina ya yi tsami ko kuma yana wari ko kuma na yi aiki, na yi zufa, lokacin ce idan na ji wanka kawai, sai na yi wanka kawai.

Eh ina karatu kafin nan kwana. Wani lokaci ina karanta littafina na Bible, wani lokaci kuma ina karanta jarida ne, wani lokaci kuma ina karanta tatsuniya. Idan ban samu ina karanta tatsuniya ba za ka samu ina kallon TV ne amma komi yaya dai ina iya kokari in ga na yi karatu kafin nan na kwanta. Domin ni kalan mutum ne mai son karatu domin karatu na ƙara ilimi da kuma ƙara fahimta.

Launin tawada da nake amfani da shi yanan jane da baƙi. Sannan kuma wannan launin tawada nan tun aka haife ni nake kallon sa jikina. Sannan kuma ni kalan mutum ne wanda nake gode wa Allah da duk yanayin da na tsinci kaina da kuma duk yanayin da na sami abubuwa suke tafiya. Shi yasa ni nake amfani da shi a duk yanda na sami kaina.

Abuwa da nake yi domin yin nishaɗi shine in je ƙwallon ball. Ni kalan mutum ne mai son ƙwallon ƙafa kuma ina son ƙwallon gasa ƙwallon ƙafa. Akwai ƙwallon gasan ƙafa da ake bugawa ranan shine na Jeff Carl dinnan ina son ƙwallon gaskiya yana burge ni yana bani farin ciki.

Yadda nake shaƙatawa lokacin hutu shine mafi yawa idan na je bakin kogi ranar Lahadi da yamma. Lokacin da rana ya kusan faɗuwa, babu zafin rana sosai. Na je na samu kujerarana da lema na, in je da MP3 nawa wan da zan dinga buga waƙoƙi na a ciki. Sannan kuma inje da nama na da kuma ruwan sha na. Na je ina ci, ina hira, ina kallon mutanen da suke wasa a bakin kogi.

Eh ina amfani da ajiya yanar gizo sosai. Dalili daya sana ki amfani da ajiya yanar gizo, saboda ajiya yanar gizo ya fi min tsaro. Kuma in na ajiye yanar gizo ko da wayana ya ɓace ne ko da wayana ya ɓata ne ko na canza waya, na san cewa in na shiga yanar gizo wanda na yi ajiyoyi na, in na dawo zan ɗauke su a gujen ɗin ba tare da sai na sha wani wahala ba.

Gaskiya ina son ɗaukan hotuna sosai. Dalili daya sa nake ɗaukan hotuna sosai saboda ina amfani da hotuna wajen ajiya da kuma wajen tunawa da baya. In nayi hotuna, ina saka su a yanar gizo in yi ajijensu. Wayansunsu kuma ina saka su a cikin Google Drive dina ne saboda ajiye su.

Gaskiya bana koyan wata yare. Dalili da ya sa bana koyan wata yare yanzu haka ɗinnan ban samu wanda za mu zauna tare da shi mu tayin wani yare daban ba. Yare da muke yi a nan shine kawai mu ta yin Hausa ko mu ta yin Turanci. Sannan bayan haka kuma ni bani da wani yare da nake koya. Kuma nasan na iya asalin yaren mu, shi ya sa ni ban damu da wani yare ba. Ma gabaki ɗaya, domin na iya yare da ake a ko ina a duniya.

Eh ina aiki bayan lokaci, saboda wani lokaci akwai kala ayyuka da za a ka mini wanda faci faci ne. To da faci facin nan ne kuma nake amfana insad, in dan samu na kashewa, in samu na mashin na ko wane rana, kafin na saida asalin abubuwa da nake kerawa sabbi. Saboda haka wani lokaci in naga ina bukatan kuɗi da zan biya bukata na, ina yin aiki bayan lokaci.

Na fi son kayan gishiri domin abin da ya sa na ke son kayan gishiri, kayan gishiri ba su da zaƙi sosai kuma ba su da illatarwa a jiki. Shi ya sa ko miya bana son zaƙi. In zaƙi ya yi yawa ma matsala ne. Shi ya sa ni bana son kayan zaƙi ko miya. A barni da kayan gishiri kamar irin su biskit ko irin su burodi da aka sa musu gishiri sosai.

Ni ina amfani da intanet ne kusan kowane lokaci a rana daya. Domin abin da ya sa nake amfani da intanet, saboda da intanet ne nake amfani da shi ne ya bincike a yanar gizo, kalla menene ke gudana, menene ke tafiya. Da intanet ne nake amfani in ji labarai, kollon kafa in ji labarai waka. San nan da internet ne kuma nakejin waka shi yasa kowa ne lokaci internet dina abude yake.

Ni ina son ziyartar Natus Lounge ne dalili daya sa nake son ziyartar Natus Lounge a wurin din nake zuwa in ci abinci, a wurin da nake zuwa in dan yi nishaɗi. Suna da TV kallo sannan idan na je kallo a gujen din ina samun ƙarfin gwiwa. Na rage lokacina in na samu abubuwa katuna. Shiyasa nake jin dadin zuwa Natus Lounge ziyartar sayayyan abincin su.

Ina yanka farce kowane wata so biyu. Dalili daya sa nake yanke farce na ko wane wata so biyu saboda farce na na da saurin tsira. Yanzu kamar yasan kafa na da nake duba ama yanzu yaci in yanke shi gabaki daya. Sannan kuma wani lokaci idan ban samu na yanke shi ba toh aiki na ya min yawa shi ya sa ban yanke farce din da wuri ba.

Yadda na ke yanke shawara a wajen aiki, tun da ba ni kaɗai ba ne na ke aiki a wajen ne. Ina da shugaban mu, sannan kuma ina da wanda su ke kasa da ni. Kafin na in yanke shawara, ina yawan bukatan shawarwarin wayanda su ke gaba da ni da kuma wayanda su ke baya da ni. In muka yanke shawara, kowa ya amince da yadda ya kamata a yi, sai mu yi sa, domin kowa ya samu gamsuwa.

Ni ina da son nama gaskiya kuma kalan naman da ni na fi so shi ne na fi son ci naman alade ne don yana da maiko. Naman alade ne kalan nama da in ka samu yana da yaji sosai gaskiya ba ƙaramin daɗi da ɗanɗano yake ba da wa a baki ba. Wani lokaci idan ban samu naman alade ba ina son ci naman soyayyen kifi wanda aka soya shi ruwan sai bushe domin idan na ci naman da an soya kifi da aka soya ba naman bai bushe ba yana tayar min da zuciya. Shi ya sa na fi son a soya min kifin inji ya bushe ƙarankam yana karas karas.

Ina wanke tufafi na wani lokaci sau biyu, wani lokacin na wanke tufafi na sau uku. Dalilin da ya sa nake son wanke tufafi saboda tufafin wani lokaci idan ba ka wanke su ba in ka zo saka su zai na wari cikin jama'a kuma abun kunya ne ga ɗan Adam ace wai ka bar tufafinka suna wari kuma ka shiga cikin jama'a yana kawo reni shi yasa komi Ya yana iya ƙoƙarin inga naki yaye.

Murya na gaskiya tana da matukar karfi amma kuma wani lokaci baya isa mutane. In misali ana cikin wuri da yawa ne amma in dai muna tare da mutum ne za ka ji muryana na da karfi kuma ina magana za ka na ji na. Amma wani lokaci kuma ina amfani da matamakin murya idan ina son yi magana a cikin jama'a saboda kowa ya samu ya ji ni ya fahimci me nake faɗa da kyau.

Eh ina son in dinga jin kiɗan hip hop ne, dalilin da yana ke son kiɗan hip hop shine mawaka na gaba kiɗan su hip hop ne. Yanzu mawaki na Rick Ross ina son maganar Rick Ross sosai sannan kuma ina son maganan Quavo sannan kuma ina son jin waƙoƙin Drake. Shi ya sa ni ina son hip hop sosai domin wayanda nake musu murna cikin waƙoƙi kuma na yaba musu yan hip hop ne.

Yadda nake hutawa a wajen aiki misali in nayi aiki yayi yawa jikina ya gaji, ina zuwa akwai tabarma a cikin ɗakin da ake ajiye janareto sai na je na ɗauko tabarman ɗin da filo na samu a wajen in ɗan kwanta a waje in ɗan sha iska. Mafi yawa idan na kwanta bana wuce awa ɗaya domin in na bar awa ɗaya yayi aiki zasu taru mini yayiyawa shiyasa bana bari ya wuce.

Abincin da nake ci da safe mafi yawa ina cin, eh, taliya. Wani lokaci kuma na samu shayi ne da biredi. Wani lokaci kuma na samu kwai da ɗanwake. Sune abincin da nake ci da safiya. Ina kuma gode ma Allah da kuma iyaye inna tashe ni ba na rasa abincin da zan ci da safe.

Eh ina fikicin tufafi. Dalilin da ya sa nake fikicin tufafi idan ba yi fikicin tufafi ba zai sa ni ba zan zabi tufafi mai kyau da zan saka in fita jama'a su kalle ni ba. Dalilin ne ya sa kuma ina so in na fita mutane su kalle ni da kyau su tabbatar cewa eh ni ɗinnan da na sha wahala kwanaki ba na sa tufafi masu kyau yanzu komai ya canza ina sa tufafi mai kyau.

Eh ina sabunta shire-shiren kwamfuta domin in ban sabunta su ba gaba kidaya za su na ba ni wahala sannan kuma ba za su dinga yin abubuwan da ni nake son yi da su ba. Shi yasa ina iya kokarina na ga na sabunta su saboda su yi tafiya ko kuma su yi amfani yadda ya kamata su yi. Sabunta kwamfuta yana da amfani sosai.

Eh ina iya hawan keke gaskiya. Ina iya hawan keke mai taya biyu. Dalili sa ni ke iya hawansa sosai saboda tun ina ɗan ƙanƙani ma baba na ya saya mini keke. Ina iya tuƙa keke. Yanzu ma inna hau keke ina amfani da shi inɗan yi dogon tafiya. Nawar lokaci ina amfani da keke na in je gujen aiki. Yafi mini sauƙi kuma ba tare da sai na kashe kuɗi ba.

Eh muna sa uniform a wajen aiki. Dalilin da ya sa muke sa uniform a wajen aiki, uniform namu ne yake banbanta mu daga sauran mutane da suke wajen aiki ne. Sa'an nan kuma in baka sa uniform na ka na aiki ba a wajen aiki, maigidanmu yana cin tarar mutanen da basu sa uniform nasu awajen aiki ba. Da min shi yana so idan ya zo ya sami kowa da uniform nasa saboda ya iya banbancewa waye ke wannan aikin, wanene ke wancan aikin.

Wasa da nake so inasan wasan ƙwallon ƙafa. Dalilin yasa nake son wasan ƙwallon ƙafa, wasan ƙwallon ƙafa ne wasan da yake haɗa kan mutane gida ɗaya. Misali ace mutane sun kai guda sha daya in dai suna buga wasan ƙwallon ƙafa dole za ka samu akwai haɗin kai tsakanin su saboda su dukansu suna so ace su yi winning din wasa ne.

Kayan marmari da na fi so na fi son abarba da lemu. Da lilili dai sa na ke son abarba da lemu dukansu suna da ɗan zaki kuma suna da ɗan tsami tsami kaɗan a jikinsu. Sannan idan ina ci yana sani ina jin dadin ci kuma ina son in sha lemu tun ina ƙanƙani. Ko mamana mata na gaya min jiya tun ina ƙanƙani ina da son shan lemu.

Kafin na in kwana da yamma ina tabbatar cewa na yi zagaye gari, na yi miƙe ƙafa na, daga na samu na biya buƙatuna da dama. Kafin na tabbatar cewa yanzun, abin da nake buƙata hutu ne, in na tabbatar jikina yana buƙatar hutu, sai in je ɗaki in yi wanka, in ci abinci, in kwanta.

Lambar mu mai albarku suna da yawa. Amma bari in gaya muku lambar mu mai albarku mai albarka da muka fi amfani da shi. Sifili tara sifili, uku uku, huɗu takwas takwas, bakwai uku sifili. Shi ne lambar mu mai albarka wanda mu muka fi amfani da shi kuma aka samo shi.

Yadda nake son dafa kwai ba wani dogon lissafi bane ko kuma abu mai wuya wanda za a ce mutum ba zai iya ba. Kawai ina ɗaukan kwai ne na sa cikin tukunya, na zuba ruwa kofi biyu, na zuba ruwa kofi biyu, sai in saka kwai in a ciki. In kunna masa wuta, in na kunna masa wuta na gas musamman minti goma ya dahu.

Teburinmu a wajen aiki, teburi ne babba wanda kuma zaka samu yana da balance mai kyau, wanda mu huɗu biyar ma, muna iya aiki akai a lokaci ɗaya. Sa'anan tebur na mu na da drawer, wanda kayayyakin aikinmu suna nan ciki ready. Shi yasa immuka zo wajen aiki, immuka sa hankalinmu muna aiki a kan teburin nan, muna yin aiki ne tsakani da Allah mu ga mun kammala a kan lokaci.

Ina share ƙura gaskiya wani lokaci sau huɗu a rana daya. Domin ni kalan mutum ne wanda ba na shiri da ƙura, don ƙura yana kawo datti cikin gida kuma ƙura na kawo cututtuka da dama. Shi ya sa ni daga inna kalla ƙura ina sharewa kuma ina mofin nashi a kan lokaci domin in kiyaye kamuwa daga cututtuka ko kuma ya kawo mini kwari ko dabbobi da bai kamata ba cikin ɗaki. Don ƙura na kawo kwari.

Ina son changin generator, sannan kuma ina son changin, ah, wuƙan aiki, sannan kuma ina son changin fensir. Ina son changin abubuwa dai wajen kimanin biyu zuwa uku. Sannan kuma ina bukatan ƙarin ma'aikata domin ma'aikata da muke da shi dinnan sun mana kaɗan aiki na ɗan mana yawa kwana biyun nan.

Ni na fi son wasa iyo ne, wasan iyo da kuma wasan tuka keke da kuma wasan ƙwallon ƙafa. Dalili da ya sa na ke son wasan iwo, akwai wani abokina Ali wanda ya iya iwo sosai. Ina so mu dinga zuwa iyo tare da shi domin zan dinga koya daga wurinsa. In kuma anzo fallin kwallon kafa nan kuma, ni nason buga kwallom kafa tun da jiwawa domin abokanai na suna son nima in dinga bugawa tare da su. In muna bugawa tare suna jin dadi.

Na fi son AC dalili da ya sa na ke son AC, AC baya ƙara baya surutu. Kawai da za ka ji iska ne da sanyi mai daɗi yake busa jikinka, shinka a cikin jikinka. A cikin zuciyarka za ka ji daɗin AC. Fanka kuma matsala na da shi, ba waye baya bada iska ba amma wani lokaci yakan hura zafi maimakon ya hura sanyi.

Na fi son zama a birni. Dalilin da yasa nake son zama a birni saboda birni wuri ne wanda ba za ka sha wahala yin rayuwa ko zama rayuwa ba. Duk abunda kake bukata yana nan kusa da kai. Kaman a birni nan muna samun sauki wajen samun ruwa mai haske na sha. Sa'an nan kuma muna samun hanyoyi masu kyau wanda mu ke bi. Babu gargada, babu kuma tashin hankali. Nan akwai jami'an tsaro bayan kuma jami'an tsaro kuma akwai makarantu, akwai asibitoci.

Idanuna launinta kala biyu ne, baki da kuma fari. Nan kuma ni wani lokaci in misali in, zafinka ya mini yawa, launin idona kan iya canji yayi ja. Amma kuma in zafinkai bai yi yawa ba kuma launin idona baya canzawa. Saboda haka ni yanayin launin idona kenan yanda na gaya muku.

Ni an haife ni a watan ɗaya ne sa'an nan kuma ina da a ƙani wanda an haife shi a watan biyu. Dalilin ya sa kuma ni ina iya tunawa da ranar da aka haife sa domin a shi ne yake bina a baya. Shi ya sa na iya tuna ranar da aka haife sa.

Yanda nake tafawa ina tafawa ne da mutane amma kuma bisa ga yanayin girma da mutum yake da shi. Wani lokaci in na kalla aboki na ne muna tafawa da shi cikin yanda ya kamata. Misali inde kuma ka girme ni kuma za mu tafa ba zan tafa da kai da karfi sosai ba. Za mu tafa a hankali ne, yanayin inda za mu samu fahimtar juna.

Eh ina iya gabatar da rahoto. Ni ne mai gabatar da rahoto a gwajin aikin mu. Dalilin dayasa nake gabatar da rahoto wani lokaci, eh ni ne shugabannin wanda aka dauke su aiki gaba kiɗaya amma ba wai ni bane shugaban kungiyar ne. Sa'an nan in aka zo bada rahoto ni ne wanda nake da confidence da yadda zan iya siya a gaban mutanen bada rahoto sauran din suna kunya.

Eh ina amfani da kunnen waya misali inda dare ne yi kuma ina so in yi amfani da MP3 na inji waƙa ina amfani da kunnen waya saboda ba na so ya ƙara yayi surutu ya dame mutane. In ban yi amfani da kunnen waya ba mutane na da maƙwabta na suna yawan zuwa suna cin a kan cewa suna barci in daina fitinan su. Shi ya sa ko mai iya ina amfani da matashin kunne da kuma kunnen waya in yi magana.

Yadda nake sasanta rikici a kujen aiki ina jirane tukuna, in ji menene za a faɗa daga wajen aiki, maigidan mu ya gaya min tukuna sai in kira wayanda suke rikici, ɗin in ji menene yake faruwa, menene dalili da ya sa suke rikici ɗin, idan na ji dalili da ya sa suke rikici sai in musu maganince musu to su ga ski ya ma'aikata ne a nan. Idan su ma'aikata suna faɗa a nan menene suke gaya ma wanda suke zuwa sayayya a wajen mu. Saboda haka ana gaya musu su gyara kuskuren su, su daina rikici in an samu abin da ya fi ƙarfin fahimta a samu mai gida ya masa magana kafin na ban da rikici.

Inda nake ajiye hotunan wayana na anjiya su a cikin Google Drive dina. Dalili yasa nake ajiye su a cikin Google Drive dina saboda yafi mini tsaro sannan kuma in duk lokacin da ko wayana ya ɓata ko duk lokacin da nake bukata idan na tashi zan je in downloadin nashi na sami sa inda yake ba tare da ya samu wani matsala ko ya ɓata ba.

Yadda nake gina dangantaka da abokan kasuwanci na shine ina tabbatar cewa dukkanmu muna da fahimta sannan kuma dukkanmu muna buƙatar riba. Riba shine abin da kowa yake so a cikin kasuwanci. Me zan sayar? Me zan samu? Menene riba na? Shine abin da nake yawan dubawa a wajen aiki. Sannan kuma in na duba wancan, sai in san wane irin dangantaka za mu yi da kai saboda mu zama abokan kasuwanci na kwarai.

Eh, ina ƙoƙari da kunna Bluetooth kullum kan saboda ina da wa'insu application da bara su gudana ba in ba tare da na kunna Bluetooth ba. Sa'an nan kuma ina amfani da Bluetooth wajen tura ma mutane waƙoƙi, misali mutanen da suke amfani da karamin waya, ina amfani da Bluetooth ne in tura musu waƙa ko kuma in tura musu hotuna idan suka ɗauki hotuna da wayana.

Na fi son ice cream mai sanyi mai daɗi wanda yake da flavour ɗin ayaba, domin ni na son ayaba gaskiya ba boyar boya. Ko a cikin kayan marmari ma ayaba ina sonsu sosai. Shi ya sa ni idan na zo ta gefen ice cream ma ina son ice cream mai sanyi mai ƙamshin ayaba wanda zan jima ina shi ina sonsa ya diba.

Eh ina son cin citta abinci. Domin citta kalan abinci ne wanda ni nake son ci yake ba ni ɗanɗano a bakina. Idan ban samu na ci citta ba bana jin daɗin cin abinci na. Shi yasa komai yaya ina iya kokari na, gan na ci abinci mai citta. Shi yasa kuma koya zakai da ni in abinci akwai citta ina ci da yawa.

Ina wanke kayayyakina da sassafe ne. Dalilin da ya sa nake wanke kayayyakina da sassafe domin da sassafe ne bana jin kiwya a jikina. Sannan kuma idan na wanke shi zuwa karfe sha biyu na rana zan samu ya bushe. Idan na samu ya bushe zuwa karfe sha biyu na rana, sai in fara iya ƙoƙarina in san yanda za a yi, in ce wai zan goge kayayyakin saboda in yi shirin saka su ko ranar Lahadi.

Eh, ina fatan samun cinyawa. Dalilin da ya sa nake fatan samun cinyawa shine ni tun da jimawa ina taa addu'a in samu cinyawa amma ban samu ba. Amma dai gaskiya kullum yana cikin fatana saboda in samu, in biya bukatuna, in yi abubuwan da nake so in yi da cinyawar ne. Shi ya sa nake fatan samunsa.

Babban nasara da muka samu a wajen aiki shine an bamu kyauta mu canza kayan aikinmu, mu siya kayan aikin da mu muke bukata sannan kuma aka ce mana idan ai kayan aikin da muka siya ma idan muka je kuɗin ya ƙare mu dawo, za a sake bamu kuɗi mu je mu ƙara muyi sayayya. Shine babban nasara da muka taɓa samu a wajen aikin mu.

Eh ina iya rera waƙa sosai ma. Ina iya rera waƙa cikin zuciya na. Ina iya rera waƙa ina tafiya zuwa gurin aiki. Domin wani lokaci ina zuwa gurin aiki ina da ƙafa ne. Ina kuma rera waƙa idan ina wanka. Ina jin daɗi haka idan ina yi. Shi ya sa ina son rera waƙa. Koma yaushe ne mafiya waƙa kalan waƙa da nake rerawa ina rerawa hip hop ne.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar ne mafi yawa. Dalilin dayasa nake zuwa kasuwa ranar Asabar, domin a ranar Asabar ne nake zuwa in sayi kayayyakin abinci da za mu dafa a gidanmu ran Lahadi. Sa'annan kuma ina iya samun zarafin in siya ma mata na sutura da za ta saka. Domin ni ina son kula da mata na da budurwa na.

Eh muna amfani da manufa na wata-wata. Dalilin da yasa muke amfani da manufa na wata-wata saboda duk abubuwan da za mu yi a wata muna rubuta su gaba ɗaya saboda ƙarshen wata za mu fidda rahoto, mu duba menene muka samu, menene muka kashe, menene muke bukata. Kuma ya za a yi, mu kammala ayyuka da dama a cikin watan da za mu shiga.

Ni na fi so duk miya da an dafa ta da gyada ne. Sannan kuma ina son miya da an sa kifi a ciki ko nama. Domin ni in daga miya babu kifi, babu nama, babu gyada gaskiya ba zan iya ci ba ko miya dai ina son a samu guda ɗaya daga cikin abubuwan da na lissafta yanzu. Irin haka in na samu miya da mutuwar shinkafa yana ba ni ban sha'awar ci sosai, shi ya sa ne nake son haka.

Eh ina kunna sanarwar apps. Bana wasa da kunna sanarwar apps. Dalili da ya sa nake kunna sanarwar apps saboda zai taimaka mini ya sanar da ni da abubuwan da dama da ni nake yi. Don ni kalan mutum ne da nake son mining da wayana. To akwai wasu mining da idan ba tare da an tura min sanarwa ba bana iya sanin cewa mining ɗin ya tsaya. Shi yasa nake son apps da suke tura sanarwa kuma ina kunnawa.

Aikin gida da nake yi kullum shine ina tashi in yi shara, in yi wanke wanke. Sa'an nan kuma ina yin mopping. Bayan haka kuma ina dafa abinci da sassafe in kula da yarana, yi musu wanka kafin su tafi makaranta. Bayan na yi musu wanka sun tafi makaranta tukuna ni na dawo na yi wanka na, na yi shiri tukuna na tafi wajen aiki. Wannan ya zama tabbas ne kuma dole ya bi da zan dinga yi kullum kenan in ba dai ranar Asabar ko Lahadi, ranar da basu da aiki ko makaranta ba.

Ba na shan magani kullum. Ni idan ba rashin lafiya ba ne ya kama ni ma ni, ba na so abun da zai sa ni in sha magani. Ni na fi so duk abin da zan yi ya zama na, ina cikin ishashen lafiyana ne. Haka kawai ba na tashin sha magani. Dan ni ba ɗan ƙwaya ba ne, shiyasa ni ba na shan magani kowane lokaci. Sai in na yi rashin lafiya tukuna nake samun sha magani.

Ni na fi son takalmin boot ne, dalili sanda nake son takalmin boot zan iya tafiya ko ina nake so. Sannan kuma zan iya, eh tafiya wajen aiki sannan kuma zan iya zama da shi ma a unguwa. Shi ya sa nu nafi son takalmin boot kuma suna da ƙarfi suna da jimawa. Shi ya sa komai ya zakai da ni, ta ƙaƙata ne da boot a ƙafa na.

Lokacin da babu wutan lantarki ina yawan ɗaukan paper da fensir na in dinga yin zane da fensir ɗina in yi zane sabbin abubuwa da mu muna so mu ƙera a wajen aiki amma kuma a wani lokaci kuma ina amfani da waya na ne in je in yi bincike in ga menene sabon, ah, kayan aiki da aka fitar da su saboda mu siya a wajen aikin mu mu ma mu dinga gudanar, gudanar da aikin mu.

Eh ina son karanta littafai gaskiya. Karanta littafai yana cikin daya daga abubuwan da ya sa ni yanzu nayi wayo sosai ma, sannan kuma yana cikin daya daga abubuwan da suka kara mini ilimi. Shi ya sa ni ina son karanta littafai. Yanzu haka ina tuna baya akwai wani littafin da muke karantawa lokacin da muke makarantar firamari sunan takardar din Together Again. Sannan wancan takardar can duk lokacin da na gan sa ina tuna da abokanai na baya a firamari wanda muka yi mu'amala muka yi zaman mutunci tare da su.

Labulenmu nada launi baki da fari da kalan toka. Labulenmu gaskiya yanada kyau kuma labulene mai tsayi kuma yanada kauri, yanada quality. Wanda nima ina tunanin ko inzan kaura ma zancire wancan labulen natafi dashi gidanmu. Domin wancan labulen nayita nema acikin kasuwa saboda insamu in siya in bama iyayena suma su saka amma akace jirinsa ya ƙare ba'a samunsa a kasuwa. Gaskiya labule ne mai kyau.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta dun da na'urar kwamfuta ne nake amfani na yizane na kuma rubuta abubuwan da muke bukata da kuma wurin nake yawan yin ajiyan wa'yansu abubuwan aikin mu. Domin wajen aikin mu suna da kwamputa musamman wanda aka yi domin ajiye abubuwan kayukan aiki da kuma hotunan da aka ɗauka da kuma rahoto da aka samu a gwajen aiki.

Eh, gaskiya ina jin tsoron kwari. Dalili da ya sa nake jin tsoron kwari, dan kwari akwai wasu kwari da suna cizo. Wasu kwari in suka cije ka fa ba lalle ba ne a ce za a samu magani da za a ma mutum jinya. Domin sai an je an yi bincike a san wane irin kwari ne, sannan kuma sai an je an sake yin sabon bincike a san ya za a yi a magance maka wannan dafi ko guba da wannan kwari ya saka maka. Shiyasa ina jin tsoron kwari.

Eh, ina karanta jarida sosai. Dalilin da ya sa nake karanta jarida, jarida ne kala labari da muke samu a nan da araha muke siya. Muna iya siyan kowane kwafin jarida a naira ɗari da hamsin hamsin. A jaridar can za mu samu labaran, ah, jihar mu Taraba state sannan kuma a wannan jarida muna iya samun labarin Najeriya sannan muna samun labarin wasan ƙwallon ƙafa sannan kuma muna samun labarin wakoki da mawaƙa.

Eh ina sanya safa amma ba kullum ba ne gaskiya. Mafi yawa lokacin da nake sanya safa sai lokacin sanyi domin bana son sanyi ya dinga shiga min ƙafafu. Na shi ya sa lokacin sanyi ina sanya safa. Yanzu haka ma na siya safa wajen kala guda uku domin ina son biya buƙatana sannan kuma in rufa ma kaina asiri ba tare da sanyi ya kama ƙafana ba.

Eh, ina iya ƙoƙari na inga nazo wajen aiki daidai. Dalili da yasa nake iya ƙoƙari kullum inga na isa gurin aiki daidai domin nine shugaban su a wajen aiki na masu yin aiki. Shi yasa ina iya ƙoƙari na inga nazo da wuri saboda in buɗe musu ƙofa wajen aiki su shiga su fita da kayayyakin aiki. Sannan bayan fitar da kayayyakin aikin in akwai aikin da za a gudanar da sai muyi amfani da dama mu gudanar da aiki ba tare da an ɓata lokaci ba.

Inda nake cin abinci a wajen aiki, wurin ɗin bai da nisa da shagona. Saboda haka ni in naje wurin aiki, ni na fi son inci tuwo ne da miyan gyaɗa. Domin in naci tuwo da miyan gyaɗa yana riƙe min ciki. Ba ya sa ni nemi ƙarin abinci kuma shi ya sa nake iya ƙoƙarin. Na ganane abin da zan ci wani lokaci tun daga gida. Ina yawan sa abinci a kula, in je in yi, ah, ajiyarsa wurin aiki kafin na lokacin break ɗina. Domin lokaci mai saida abinci da take saida abinci a wajen aikinmu ba ta fitowa da wuri.

Eh, ina son shan ruwan 'ya'yan itace. Dalilin da ya sa nake son shan ruwan 'ya'yan itace wani lokaci idan likita ya gaya mini a kan cewa ya kamata na ci 'ya'yan itace saboda yana gara jiki kuma yana ƙara kula da lafiyar jikin mutum, shi ya sa wani lokaci ina zuwa in siya ko cashew ko in siya abarba ko in siya lemu in sha saboda in ƙara lafiya na kuma in kula da lafiyar jikina.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Dalili yasa ma ni ina nafi son biyan kuɗi ta waya shine biyan kuɗi ta waya baya charges na sosai. Domin in mutum zai je biya ta POS za su karba ɗari wajen charge a wurinsa. Sa'annan kuma in ya tura kuɗin ɗin kuma in na tura kuɗin ya isa wurin wanda za a kai masa kuɗin. Shi ma za a sake cire masa charge domin ya karɓi kuɗi mai yawa. Shi yasa bana cika son amfani da POS na tura kuɗi. Nafison tura kuɗi daga wayana ba a charges sosai.

Gaskiya ni ba tela bane kuma ni bana ɗinka tufafi. Amma da sun samu ne zan koya ɗinka tufafi. Kuma zan koya ɗinka tufafi zan koya ɗinka tufafin mata domin ɗinkin tufafin mata yana da tsada sosai. Kuma su ma suna iya biyan kuɗin ɗinkinsu ba kamar maza bane. Shi ya sa ni ko zan koya ɗinki ma in zanyi ɗinki kayan mata zan dinga ɗinka wa.

Eh ina iya kokarin in ga na kare waya na daga ƙwayar cuta domin kwanakin baya cutar waya taɓa kama waya na sai carke waya ke yi saboda kiyayewa ni yanzun bana cika son connecting zander tsakani na da wani waya domin yadda wancan wayan ya kamu da ƙwayar cuta ma ta tura hotuna da bidiyoyi ne ta zander ne ya sa waya na ya kamu da wancan cutar yanzu haka ina kiyayewa sosai.